Eh ina shirya aikina da kwamfutana ne. Ina shiga cikin kwamfutana, ina shiga cikin note nawa sai inyi rubutu a ciki. Inda nake so aikina ya tafi kowace rana haka nake shirya wa, sai wata rana kuma a cikin wayana ina sa abinda zai tuna min cewa ga shi zanje aiki wannan lokacin ga abinda zanyi ga wancan abinda zanyi gabaki ɗaya haka nake yi dai. Har kayan da zansa ma daga ran Litinin gabaki ɗaya angama guge kayan, sai na zaɓa wanda zansa ran Litinin, Talata, Laraba, Alhamis gabaki ɗaya haka nake shirya ayyukana.

Eh to, ban taɓa gwadawa ba kuma ba zan ce na iya ba ko ban iya yin iyo ba. Amma dai na taɓa shiga sau ɗaya na ɗan gwada a wanda an taimake ni an ɗan koya mun kaɗan lokacin a Yankari Game Reserve a cikin Bauchi. Mun je yawo ne da gabaƙi ɗayan 'yan aji na lokacin ina SS3. To mun je mun shiga na gwada iyo kaɗan amma an ɗan koya mun an ɗan, ɗan taimake ni an faɗa mun ya zan yi. Amma dai sai dai in gan abokanai ina suna yi nan da nan ba kullum ba. Don ina da tsoron ruwa karɗe, ruwan yazo yaɗai ne ko kuwa in sha ruwa, in ƙasa, ta mura yiwata shine sanda ke tsoron ruwa. Amma ina iya yin iyo ne, eh.

Ina sa tarare kullum saboda in yi kanshi, in samu in shiga mutane da su yi wanka fa. Ina sa talare domin tallaye na da amfani sosai a wurina. Tallare ina sawa ɗaki, ina sawa kayana, ina ba ma abokaina na ma su sa. Tallaren da nake so a yi kidashi ana kiransa English tallaye, sunan kamfanin English. Akwai London, akwai abubuwa daban daban. Tallaren ma akwai na kaya, akwai kuma na jiki, duk ina aiki dashi. Domin mutum na wari gaskiya baya da kyau, ya fi mutum yayi kanshi a cikin jama'a. Mutane ma za su yi alheri da kai, za su so su yi ma magana ba tare da jin cewa a kana da matsalan jiki ba.

A'a ni banda hanyan da zan ce a tabbaci gashi haka na ƙetafawa, amman dai akwai wanda an koya mana lokacin da muke tun noziri wanda za ka buga hannunka so biyar kawai to shi haka na ke. Na watarana kuma kawai zan bubbuga hannuna ne har sai na gan an dena buga hannu wannan haka na ke yi.

Muryana na da ahankali ne amma wata rana tana ƙarfi in aka ɓata mun rai, kamar in muka je muka bul ko kuwa in muka zanna hira sai wani ya gurta maganan da bai man ba. Raina na ɓacewa sai in fara magana da ƙarfi. Amma har in dai anan da kullum akwai zaman lafiya ba wani matsala toh, muryana a hankali take, ba wani ƙarfi, kuma baya ba ma mutane tsoro. Sai dai ko tarana muryana na iya canjawa in har kamar na je kullum bul ina ihu ina ihu sai muryana ta ji da ƙarfi sai sai ta fara zama da hankali.

Ni an haife ni a watan Takwas, ana kiranta August. Wato lokacin ruwa zai tsai da lokacin hutu ne a ƙasan watan da shi. A watan Takwas nan an haife ni a kwana ta ishirin da uku. Wata Takwas nan ma da a daddare aka haife ni ran Juma'a. Wata Takwas ni da baba na da kuma ina da abokanaye dayawa da aka haife su a cikin wata Takwas. Kuma a garin mu wata Takwas ruwa ake yi sosai. Ruwan sama yana zuwa a watan Takwas ɗin. Kasan yana cika sosai kuma shine.

Ni gaskiya ba zan iya faɗar so nawa nace kallon madubi ba amma dai ina kallon madubi koyaushe. In na tashi na yi wanka zan fita, watara na ma ba sai na fita ba. In na ji kaman akwai abu akan fiska na zan je kawai madubi. Za a iya ce da kowani a rana ace ina iya ganin madubi sau uku ko huɗu ko sau biyar. Kaman muyan zuwa makarantar da nake a hostel kana shiga za ka kalla akwai madubi, ɗaki nama akwai madubi. To saboda haka zan ce dai ina kallon madubi sosai, ba wai abun da ina gani sau ɗaya ba ne. In na yi zanzaro na sa waɗori yin wuya, sai in duba ko dai dai na fita ko yaya. Ni dai amma ba na da ɗewa a gaban madubi ba kaman mata ba za su san na su yi awa. Ni kawai na je na duba a fiska na ba tayi fari ba a gashi na lafiya an cefe ta abun wuya na a ɗauri mai kyau shikenan.

Ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri kuma sabuwa ne ya saka. A makaranta inda nake zama da kuma inda ajinmu yake akwai nisa. Wata rana za ka kira mashin mara ka samu ba. Shi ya sa in da kama tafiya ina tafiya da sauri don in iso aji akan lokaci. Ina tafiya da sauri wata rana rige-rige muke yi da abokanai na. Don in zanta shi in yi tafiya kamar daga nan kilomita ɗaya, biyu dole in tafiya da sauri. Wata rana kawai ina yi don in samu in rage jikinane. Shi ya sa sai in yi tafiya da wuri zai sani an ɗau zufa jiki na ya ɗau rogo. To wannan haka ne.

Aiki yanda nake sassanta rikici shine ina ɗauka rikici in faɗa ma manyan mu. Dun akwai manyan mun da su ne suke da imani yin raba rikici. Su suke da ƙarfin sassanta rikici. Lokacin da akwai rikici a aikin manyan mu in su kira masu damuwa wayanda suke cike rikicin ace musu a ga yanda za a yi, ga yanda za a yi. Ni dai banda magana tewa akan maganan rikici a wurin aiki, ni ne da rikicin ko ni ne da laifi za'a kira mu, mu zanna, mu tattauna me ya faru sai a ce a kar a yi haka, kar a yi haka. In rikicin ta fi ƙarfi sai aka yi can wurin ƙungiyar 'yan sanda. 'Yan sanda za su shigo wata su ɗauka mutane su kai su station a ji a ɗauki statement na ku na ku biyu maganan ku. Sai a gan wayene mai laifi, a gan wayene da daidai. Haka nake sassanta rikici a wurin aiki.

Ina fi so ɗaki me faɗi da kuma ɗakin da akwai ƙofa da windo iska na shiga mai kyau da ɗaki me AC da kuma ɗakin da akwai drawer akwai carpet. Na fi son wannan don ƙofa zai tamake ɗakin ya zanna cewa akwai makullin da za a rufe wanda ba za'a shiga yi sata ba. Ɗaki mai faɗi zaka iya sa babban gado ka samu ka sa wa'yansu abubuwan da kake dashi daban-daban. Da kuma na fi son ɗaki da akwai window mai kyau saboda in samu iska ya shiga mai kyau. Kar ɗakin ya zanna kuma da abubuwa masu wari a ciki. Na fi son ɗaki me launin bango baki don baki baya karɓan sanyi sosai. Na fi son ɗaki me AC yus don in ana zafi inji sanyi mai kyau. To wannan shi ne irin ɗakin da na fi so.

Eh to a wata kuɗin wutar lantarki mu gaskiya zan ce ba mu san nawa muke biya ba. Kaman a makaranta yanzu kawai in muka bama makaranta, dubu ɗaya ta tara haka sai ta sa mana wutar lantarki da kuma solar muke aiki da shi. Eh, ni a gida kuma watarana muna iya biyan dubu huɗu, watarana mu biya dubu biyar, watara na dubu uku bisa da yawan wutan da muke aiki da shi ne a wata. Eh wannan hakane.

Lawani ta waɗannan blue ne. Blue na shiga aiki da ita to in ba kamar a alƙalami ba, in nake rubutu. Amma dai ina iya aiki da baki, ina iya aiki da ja. Ja kam sai in har zan yi makin jarabawa to shine zan yi aiki da ja. Amma in har kuma blue ko baki ne shina ke aiki da shi, na rubutu.

Abin da ya fi muhimmanci a kasuwanci shine bangaskiya gaskiya. Bangaskiya in akwai gaskiya tsakanin ni mai siyarwa da kuma kwastomomi na to za a samu imani tsakaninmu. Gaskiya nina fi cewa yarda wa da juna da maganan gaskiya shi ya fi muhimmanci a kasuwanci. Ba za a samu matsala ba, kaya ba za su ɓata ba, ba za a samu sata ba, duk wannan ba za a samu matsala ba in akwai gaskiya da yardawa tsakanin kai mai sayar da kaya da yaran kan na ƙarƙashin ka da kuma masu siyar ma kaya.

Ni na fi son wasan kwallo. Ni ina buga kwallo sosai kuma ina kwallo, kwallo sosai. Eh, ƙwallon da nake gani ƙwallon Manchester United ne da su Barcelona da su Real Madrid. Ko wace rana a kullum ina fita kaman karfe huɗu da rabi in je in buga wasan kwallo. Ni Winger ce, na fi son wasan kwallo sosai. Amma wata rana ina buga wasan table tennis, ina wata rana kuma ina buga wasan lawn tennis amma dai na fi buga wasan kwallo gaskiya. Wasan kwallo na bani farin ciki, ni da abokaya na zamu je wata rana mu haɗa wasa tsakanin mu mu buga. To na fi son wasan, wasan kwallo sosai.

Ina ajiye kalmantirina lafiya ta yanda ta Google nawa, ina saving nata akan Google nawa. Watarana ina rubutawa takarda da kuma ina haɗawa da rubucen lambobi da kuma na alphabet da kuma akwai, akwai special character duk wai nan da ina aiki da su. Question mark ne, exclamation mark ne gabaki ɗaya ina haɗawa. Ina haɗa haka sai lambantirana zai zana da ƙarfi.

Eh sosai ma, ina zanna na ɗan gajiya sai in ketare ƙafana. Wata rana inna ke so inni su in jime ake faɗa se in ketare ƙafana. Ni dai ina ketare ƙafana a kullum. Dun kullum ina zuwan aji in je in zanna in jime ake koyarwa. To ina ke tauni, cikkawai sai ka gan kawai a wata rana bani da tsina na ba, na ketare ƙafana. Danke tare ƙafan nan yana min kyau gaskiya. Ina ganin shi wurin mutane suna yi tauni kuma na fara yin ta bansan lokacin da ta zama ta jiki ba kawai. Ina zama zan ketare ƙafa, ina zama zan ketare ƙafa. Sai dai wata rana ina da malamaina da basu so su gani na ketare ƙafa. In suna gani kaman reni ne nake yi, amma dai ba da sani na bane wata rana sabuwa ne.

Ina taimakama mutane ta hanyan basu abinci, basu kayan sawa da kuma ta hanyar basu abu ya sha. Ko ina dafa abinci, ina kiran abokanai na su zo su ci. Watarana kuma ina ba da ma almajirai a waje ko wa yanda suna nema. Watarana kuma ina taimakawa mutane ta kayan da ya tsufa sai in ba ma mutane su sa. Watarana ma ba sai ya tsufa ba ina ba ma mutane kaya na ma tamako su sa. Sai watarana kuɗi nake badawa in nake da canji kaɗan a hannuna ko canjin da zan iya badawa sai in bada ma mutane. Haka nake taimakon mutane. Watarana ina taimakon mutane zan je in musu koyarsuwa kafin su rubuta jarabawa kuma kyauta nake yi. Basuwa biyana, basa ba ni kuɗi ko wani abu. Haka kawai zan jan taimake su.

Eh zan ce wanda ke ƙarfafa mun baya zan ce gaskiya ubangiji ne zan ce na fari kafin sai in ce eh babana da mamana duk suna ƙafa mun baya, yayuna suna ƙafa mun baya, ƙannena suna ƙafa mun baya sai da kuma abokaina. Amma wanda suka fi muhimmanci shine babana da mamana da kuma Allah su suke ƙafa mun baya. Ina da malamai ma watarana suna ƙafa mun baya a wurin koyarwa kuwa wurin aiki da kuma manyan mu dawo ne aikin da suka gan cewa ina da imani ina da kirki su ma suna ƙafa mun baya sosai.

Waske ban da lokacin farkawa, watarana ina farkawa ƙarfe shidan safe, watarana kuma ina ƙarfe farkawa biyar huɗu ni dai kawai banda tabattacen lokacin da nake farkawa daga bacci. Kagan ina yi bacci kaman da latti kaman ƙarfe uku ina, ina farkawa da latti. Watarana kuma ina farka ina tashi daga aiki na zo nayi bacci da wuri kaman nayi bacci ƙarfe bakwai ko ƙarfe takwas. Na yamma ina iya tashiwa ƙarfe huɗu ni dai makarantan nake kuma makarantan da nake dole in tashi in yi karatu shi yi sa ko wanne lokaci zan iya tashiwa, ko wanne lokaci zan iya ce zan yi bacci tun ba da dare in ba. Amma dai a kullum zance da ya kamata ƙarfe shida na ga na tashi don ƙarfe shidan nan ne zan fara wanka, inn fara shiri, in fara shirin tafiyan aji ko tafiyan aiki.

Eh ni mafi yawan kayana ma mafi yawan tufafina jersey na buga ball ne. Manyan jersey masu sada shi nake sawa kuma su nafi so tufafin irin shi nafi so. Amma akwai wayanda ma nake so kaman wandon jeans da riga mai dogun hannun shi ina son shi. Mafi yawa dai ina zuwa aiki da shi irin su ne. Amma in har don in zauna in sha iska inji daɗi ne. Nafi so in sa jersey na da gajeren wando in zauna karkashin itace. To irin tufafin nan ne gaskiya nafiso ne.

A gaskiya bana tauna goro, sai dai idan ace so ɗaya a wata shida haka in har wani ya bani. Amma ni bana siyan ma goron da hannuna, ince wai zan tauna ta babu. Bana tauna goro, na jin tsoron tauna ta da yawa dun na da wa'ƴanda su suka tauna goro kuma hakoran su ya zama jajaye. To dai ance goro na da amfani a jiki amma ni gaskiya yana da illa a jiki wanda zai sani ƙada in ringa bacci da wuri. Shiya sa bana son goro gaskiya. Saboda haka bana tauna goro.

Ainihi ina jurewa borkono mai yaji sosai ma. Dun ni dama ina son borkono ba kaɗan ba. In ka hada borkono mai yaji ina so sosai in samu in ci doya na da ci ko in ci guse ko in ci suya na da shi. To tabbas eh ina iya ju--jurewa borkono mai yaji. Kuma mu a inda muke zama ana noman borkono sosai. To borkono na da arha kowane abincin mu muna sa borkono. Kar- akwai borkono ƙanana akwai ɗan wayen da doggi doggi ne duk in har aka daka. Wata rana haɗa ma shi a pepper soup kana jin zafin borkono mai kyau. Amma yanda ƙuka faɗan a yajin ma akwai cikin akwai akwai shi akwai daɗi. In aka samun a cikin yaji sai in ci-ci ɗan wake da shi ko in ci shinkafa ko in ci taliya da shi. Duk dai ko wane irin garau-garau ina iya ci da shi.

Eh muna da fanka rashin ɗaki. Ko wane ɗaki ma a gidanmu akwai fanka a rufin. Don gida mu gaskiya ba iska sosai. So dole da fanka amma fankan nan gaskiya akwai damuwa. To fankan na da kyau muyi aiki da shi. Da kuma garin da muke akwai zafi. Yanzu haka ma ina makaranta kuma ma ɗaki na mma har yanzu shi ma yana da fanka a rufin ɗakin. Don akwai zafi sosai. In har ba sa fankan nan ba zai zama damuwa. Akwai wani ɗaki ma dogo babban ɗaki shi kam yana da fanka har guda biyu a, a rufin ɗakin.

Ni na fi son basu gaskiya. Dun bat ya fi gudu, amma ba ko yaushe ba. Wata rana ne na fi son bus na in za mu yi dogon tafiya. Amma in har a cikin gari ne nake gaskiya, na fi son taxi. Taxi ɗin akwai kala-kala. Akwai waɗanda suna yin taxi da Toyota Corolla, wasu suna yi da Honda Accord, wasu suna yi da Chevrolet, wasu suna yi da kamfanin Opel. Duk wa'in nan dai na fi son taxi ne amma. Dukansu kamfanin ko wanne iri ne, na fi son taxi. Tun ba akwai wani me ake kiranta ne ko Bolt ne ko InDrive ne, aka kira motan zai zo ya ɗauke ka in da kake. Eh shima kamar taxi ne, shima yana nan yanda taxi suke. To shima ina son shi sosai. Eh amma gaskiya zance na fi son taxi in har zan yi yawo a cikin gari. Amma in dogon tafiya zan yi gaskiya na fi son bus. Domin bus zai je da gudun da ya kamata kuma kuna da yawa a cikin mota. Za ku yi tafiya mai daɗi, kuna hira, kuna yi waƙa, kuna murna kawai. Amma tagzi nan kawai mutane biyu mutane uku ne. Wata rana ma mutum ɗaya ne kawai cikin taxi ɗin ya kai ka daga nan zuwa nan da nan nan da nan.

Eh to, tambayan ku cewa ko ina zama a birni ko a ƙauye zan ce gaskiya ne nafi son zama a birni. Duk da haka dai na zanna a ƙauyen amma zaman birni yafi. Don nake zama a birni akwai abubuwa da yawan da ina iya samuwa da ba na samuwa a ƙauye. Kaman ace in mutum ya kwanta da cuta yanzu zaka samu manyan asibitin da za ka iya kai mutum. Amma a ƙauye babu irin shi. In mata na da ciki za ta haifu wata rana a gidan mata suke haifuwa ma. Kuma shi akwai illanta wata rana. Amma ka gan a birni akwai, akwai manyan asibiti. Ban da haka akwai wayewa sosai a birni. Akwai makarantu manya manya. Akwai wuraren cin abinci kala kala. Wasu abincin da za ka ci a birni ba za ka ci a ƙauye ba. Magana yan sanda da kuma masu lura da abubuwan gari gaskiya a birni yafi yawa akan a ƙauye. A ƙauye in aka samu matsala yana sai dai sarki yayi magana wata rana a kore mutum a ƙauye. Amma birni ba haka bane, ba haka ake yi ba.

Eh da yamma bisa da abun da ya zo mun ne amma zan ce mafi yawa nafi zuwa inje in buga ƙwallo ne. Da yamma ƙarfe huɗu haka na fita na je na buga ƙwallo zuwa ƙarfe shida. Sai in nadawo ƙarfe shida in yi wanka, in ci abinci sai in kwanta in yi bacci sai in kwana ke nan. Eh wata rana kuma bisa da yanda aikina yake dole in je aiki kamantun da safe sai in dawo can cikin yamma kaman ƙarfe biyar ko biyar da rabi. Wata rana kuma ina zuwan aji don ni ɗalibi ne ina zuwa makaranta. In naje makaranta da rana in na dawo sai in zo in huta sai in sake komawa da yamma. Da yamma zan je in tsaya in yi karatu, in yi abubuwa da yawa a aji. Duk wannan yana cikin abubuwan da ke ina yi da yamma kafin kwana. Eh wata rana kuma ina yin wanki kafin kwana. Wata rana in abin ta kama sai mu je yawo da abokanayen mu mu je cin abinci a abincin zumunci tare. Duk wannan muna yi da yamma ya fi domin yamma ba rana, rana ya riga ya kwanta rana yana sauka a lokacin. So garin zai zanna ba zafi sosai zamu iya zanna. Wata rana kawai za mu fita mu zanna a ƙarƙashin itace ne mu ta hira, mu hiran me ke faruwa a ƙasa, me ke faruwa a makaranta, me ke faruwa cikin asibiti, me ke faruwa a duniya gaba kiɗaya ko kuwa me ke faruwa a ɓangaren ƙwallo.

Eh ni ina gan zan iya ce gaskiya naman da na fi so shine naman kaza. Amma dai gaskiya ba wai ina da, aa ina son naman kaza kaɗai ba. Ina son naman Shanu, ina son naman Akuya, ra-- ina son naman Rago, ina son naman Tolo-Tolo, duk wannan ina ci. Akwai Tsunsayan da ma ina ci gaskiya. Amma dai zan ce Kazan na fi so, kazan ma Broiler, Broiler ne na fi so, ba wai Layers ba, Broiler. In ba Broiler ba sai a bani Kazan gida, Zakara na cikin gida wanda aka girmar da ita a gida, ba'a bata abincin kamfani ba. To wa'incan shine irin naman da nake so, eh naman Kaza. Amma yadda na faɗa ina cin naman Tolo-Tolo, ina cin naman Shanu, ina cin naman Rago, ina cin naman Akuya, har da naman Alade ma ina ci. Eh in naje gida a kauyen mu, mu Alladu ana cin alade sosai, ana girmar da su, ana ci. Saboda haka, um har aka yi mun tsuyan-- tsuyan shi, aka haɗa da yaji, da mai barkono haba daɗi ai zan ci in ƙoshi. Eh naman Kaza kam ko ina akwai ai. In na fita da abokaina zan samu naman kaza in ci. In na fita da yayunana ko da babana da mamana ina samu naman Kaza zan ci. So ni dai in na samu kaza, kaza ya fi mun daɗi gaskiya.

Eh ni dai na saba cin abincin rana ƙarfe biyu ko ƙarfe ɗaya haka ɗaya ko ƙarfe biyu shine na saba cin abincin rana. Amma dai wata rana gaskiya ba wai a kullum kullum bane ban da dabbace wata rana su biyu nake cin abinci wata rana ma so ɗaya in na ci da safe sai in ci da yamma ko kuwa in ci da yamma kawai. Don yanda aikin gaba na yake yawa bana samun lokacin cin abinci sosai. Eh amma da rana kam ƙarfe daga sha biyu zuwa ƙarfe biyu haka haka ya kamata ce na ci abincin rana.

A'a ni kam gaskiya ba na zama a kan gwiwana. Ban san ya ake ma zama a kan gwiwa ba. Ni dai na fi zama a kan ɗuwawuta. Na fi zama a yanda na faɗa ɗuwawuta amma gaskiya a maganan gwiwa kam ai gwiwana zai gogu zan ji ciwo. To ba zan iya zama a kan gwiwana na ba gaskiya. Ni gwiwana in ba dai, in ba dai wata rana ka nayi laifi ba shine zai ce to oya ka kwanta ka sa gwiwan ka a ƙasa ba, ba na zama a kan gwiwana.